Eh ina shan ruwa mai sanyi saboda wani lokaci kayi azumi dole ka nemi ɗan ruwan mai sanyi. Wani lokaci kuma akwai zafi sosai. Wani lokaci, ah, yanayin, ah, zamani da ake ciki jiki yana ɗaukan zafi ko ka yi zufa ko ka jin motsa jiki ko wani abu dole ka nemo ruwan sanyi ka sha saboda ya ɗan kwantar muka da hankali. Amma in dai lokacin sanyi ne ko lokacin, ah, mura ko akwai wani, ah, ɗan ciwo da zai, eh, hana mutum shan ruwan sanyi to ba na sha a lokacin. Amma in dai har kawai, ah, maganan ruwan sanyi magana ne da ya fito, ah, tare da lokacin zafi ko zufa ko wani abu ina shan ruwan sanyi. So in dai tambaya yana ciwo ina shan ruwan sanyi ne kaɗai ko ba na sha to ina sha. Amma abin da yake sa in sha shine yanayi, ah, lokaci da kuma, ah, abubuwan da aka yi a lokacin. In dai lokacin jijjiga ne ina sha.

To, indai maganar fure ne, ni na fi son, eh, jan, jan rose. Saboda akwai wani kwanciyar hankali a cikin shi da kuma ƙanshi. Akwai wani kwanciyar hankali da ƙanshi da nutsuwa da yake kawo wa. To, ni abin da ya sa na fi son shi kenan ba don komi ba. Sannan kuma asali fure su ana sasu a gida ne saboda su ƙawata wuri, um, gyara ko ina. Amma inda, um, furen da ake ba mutum ne ko na kyauta. To, ni duk wanda zai ba ni kyauta, gwanda ya ba ni jan rose saboda, eh, yana kawo, um, jin daɗi. Zaka ji hankalin ka ya kwanta, balle ma idan ka samu mai ƙanshi sosai. To, shi ƙanshi nan sai ya shiga ya ƙara ta zuciya kowa yaji daɗi. Eh, wannan shi ne. Amma shi fure generally abu ne da kowa yake so. So ni na fi son jan rose. Ban san, um, sunan rose a Hausa ba amma dai na san rose ne sunan shi da Turanci kuma ja, so shi ne nafi so a cikin duka furen. Kuma fure na shuka ne, na fi son duk wanda yake da, um, kala mai ɗaukan ido kamar cewa akwai fari, yellow ko blue a, a cikin furen.

Eh, shi tafarnuwa an san shi ne abu da yake da, am, yake ƙara lafiya a jiki kuma yake da amfani sosai saboda mutane suna, am, amfani da shi as magani. So abu ne da yake ƙunshe da kayan gina jiki sosai kuma yana aiki as magani. To shi tafarnuwa yanda kake ganin shi abu ne da kowa ya san mahimmancin shi. To ni ina cin tafarnuwa, kuma ina amfani da tafarnuwa sosai. Bama wai muna amfani da tafarnuwa. Ni ina amfani da tafarnuwa kuma na, kuma na saba amfani da tafarnuwa. To tunda likitoci ma da wayen masana da masu bincike a kan amfanin mene suna da sosai.

Eh, ba wai mutane na zaunansu sai ka zo ka ce kai ne sarkin shawara kawai ka fara magana ba. Idan an buƙaci shawara, nan ina bada shawara. Idan an zo an same ni an ce gashi kaza ya faru da kaza, kaza kuma ya zamuyi. To sai in bada shawara dai-dai, gwargwado dai-dai nawa fahimtan. Kuma idan ni ne nake neman shawara, nima ina zuwa inje in nema kuma a bani shawara. Amma wurin aiki dama ba wurin aiki da mutum kaɗai zai yi dan kanshi bane. Kai dai sai dai ka haɗa kai saboda a ci ma, a cimma burin da ake so a ci mawa. So shi shawara abu ne da kowa yake nema kuma abu ne da kowa yake son bayarwa. Inde an nema shawaran shi ko kuma an ba shi, dama ya bada wannan shawarar sai ya bayar yaji daɗin bayarwa kuma aiki ya zama mai inganci.

Ai babu ba irin kayan aikin da za mu yi amfani da shi. Kaya kamar su um protective clothing su, aprons su, um biro su, um printers su, um computers su, um photocopying machine su, staplers su, um kayan zama which are kujeru, decks da projectors idan za a yi presentation. Ba abunda bama amfani da su gaskiya saboda in aka komata um fannin logistics suna amfani da haddasu mashina, motoci sometimes haddasu trucks saboda um transporting goods da sauransu idan kuma za a je meeting yoku kuma wole food. Ba wanda dai bama amfani da shi. Muna amfani da su yanku, muna amfani da su umbrellas in lokacin ruwa an yi saboda ba sannan ba. Adi wanda we use virtually almost everything. So muna amfani da abubuwa da yawa.

Eh toh gaskiya ba wai zan ce ina zuwa gidan fim ba kuma zan ce ba na zuwa ba saboda eh ina zuwa wurin eh kallon ƙwallo kuma ka ga shi ma eh za a iya cewa shi ma sinima ne kuma na kallo. So ina zuwa gidan kallon ƙwallo, um ina kallon fina-fine, ina kallon fim sosai a waya, ina amfani da Netflix, ina amfani da um Prime, ina amfani da wurin kallo sosai sannan kuma ina zuwa gidan kallon ƙwallo. To in dai har za a yi ƙwarin um categorizing buga ta mola as kallon fim to ya zama ina zuwa gidan kallon fim ke nan. Amma in dai har zuwa kallon ƙwallo be ba a yi categorizing in shi as um eh ba a haɗa shi da zuwa kallon fim ba to ba na zuwa kallon fim ke nan, ina dai kallon fim a, a gida a waya da sauran su. To amma za a iya cewa eh ƙwallo mene ne sunan shi wasan nishaɗi ne suma um fim ɗin amfanin su nishaɗi ne. So duk yanda aka yi in dai ina zuwa kallon ƙwallo amma ba na zuwa kallon fim amma tunda gidan fim wakiliya anan ake kallon ƙwallo to ya zama wata ila yake.

Yanzu duk wanda ke tsara abubuwa da yanda zai yi abubuwa dole ya duba kalanda. So duba kalanda ya zama kamar abin da mutum zai yi a kullum. So ina duba kalanda sosai, ina amfani da kalanda sosai, ina tsara kuma yanda zan yi abubuwa a kalanda. So kalanda ya zama kamar wato, um, abu ne da zai dinga taimakawa mutum kaga kamar in ka tashi bacci sai ka shiga cikin kalanda ka ga, a'a me da me ka rubuta, me da me ka tsara da za ka yi a ranan. Akwai, a'a yau bani da komi to bari in cigaba da tafiya a haka, a'a. Ya rage sunayen saura kwana nawa a yi kaza, a'a. Kaza ya fara da kaza, a'a. Wane kaza ya ce kaza rana kaza, a'a. Gashi gashi, a'a. Wane kaza zai yi, eh, murnar bikin ranan haihuwanshi gobe, a'a. Na wane kaza ne yau, a'a. To duk waannan abubuwa ne da ake tsarawa a kalanda kuma ana amfani da shi a jitaɗi. To wannan shi ne.

Eh to, dama ya kamata ace, um, madubi a, abu ne da yake nuna, um, asalin yanda abubuwa suke so. Yanzu, um, ni ina da madubi a falo, ina da shi a ɗaki, ina da shi a bayi wurin wanka kenan, da wurin, um, zagayawa. So asali, mene ne ma nayi kamata in ce? Shi madubin ni dai a gefe na banda, um, ƴan ƙanana ƙananan madubi na hannu, ina maganan na bango ne, na hannu ni ban san me ɗaki nako guda nawa take da shi ba, ko meye wannan harkan, um, mata ne sai a bar su su ci gaba da yin harkarsu yanda suka so kuma yanda suke jin daɗi. To amma ni in aka dawo fanni na madubu guda uku na sani akwai a gefe na, ka ga sauran cikin matanen gida ba zan tab guduwan nawa suke da shi ba. Ni dai dan kai na guda uku nake da shi. Eh, madubi uku nake da su.

Tura madduwan da yake so ya kamala aiki a cikin lokaci abubuwa guda biyu ne. Na farko shine ya tabbatar ya fara da, da a cikin lokaci ya fara awuri ke nan be ya samu jinkiri ko latti ko wani abu. Na biyu kuma kamin ya fara ya tabbatar da abin da zai bukata da wa inda yake tunanan zai bukata da wa inda ya tabbatar zai bukata duk ya ijiye su kamin lokaci. Saboda umm, abubuwan da ke sa mutane su yi Lattin aiki ko kar su gama aiki da wuri shine shiri. Wasu ba su shirya da wuri ba shi yake jawo musu wa innan cika su. To amma in ka samu shiri me kyau ka shirya kuma dai abin da za ka yi amfani da su suma ka shirya su, wacce ne zai sa abubuwa su a, su yi da kyau kuma su yiwu a cikin lokaci. Kai ka ji daɗi wanda kake ma waye ji daɗi ko wa maya ji daɗi kai baka wahala ba kuma ka yi abin da kake so ka samu abin da kake so.

Kai, kai, kai, kai, kai. Wannan tambaya ne ma zan ce ko ko me. To, in dai amfani da kwamfuta ne ba irin training ɗin da ban yi na amfani da kwamfuta ba tun ina yaro. So na ƙware a kwamfuta, ina da takardu, ah, da za a ce, eh, certified professional da zai yi handling kwamfuta da, da duka wasu, en, sashe-sashe na kwamfuta. Hasa limani wani lokaci ma akwai wani, en, incident da ya taɓa faruwa. Na amfani da kwamfuta na ta samu wani kuskure na kwance ta da hannuna kuma na ɗaure ta da hannuna kuma ko miya ci gaba da aiki yanda yake da saidai. Abin da ya farin da na je gyarawan bai gyaru ba amma ku miya kuma yanda yake. So ni ba ma software ba har da hardware na kwamfuta na taɓa, en, kwancewa. So zan ce, am, fully computer literate kuma ba wai ma, en, intermediate ba. Zan ce, eh, eh, professional which means ƙwararre kenan wanda ya ƙware, wanda ya karɓi horaswa kuma wanda ya ƙara ilimin dankanshi. Saboda ba kome bane za ka koya a wurin koyo. Akwai abubuwan da yau da gobe, ah, wa'inda ake kira experience kenan, en, da za ka ƙara idan kana amfani da shi kai dankanka sai ka samu wannan, en, fahimtar ka samu wannan ƙwarewan na amfani da shi na yau da gobe. Yau ka yi amfani da shi, gobe ka yi amfani da shi, jibi ka yi amfani da shi. Ka san ya yake wannan, ka san me za a yi da shi. So in dai wannan ne. Yanzun nan ma akwai kwamfuta a kan cinyana. Kwamfutar cinya laptop yana a kan cinyana. Sai dai ba da shi nake wannan ba da wayana nake, eh, waya inan re cording s din amma ina amfani da kwamfutana saboda akwai wasu ayyuka da nake ƙara she wa tunda yau sati ne ba ranar aiki ba ne. So ina ɗan ƙara sa wasu, en, ayyuka kamin ranar Litinin.

To ni dai nafi amfani da sabulun na gargajiya waɗanda aka haɗa wa a gida. Sannan wani lokaci sai ka siya na kasuwa, um medicated kenan wanda ake kira, me zan ce medicated da Hausa? Ma-- um wanda asibiti suka gwada kuma yake ƙunshe da um, a magungunan da za su kashe ƙwayoyin cuta. To idan ka ɗinke shi wannan na um mai ɗauke da abubuwan da za su kashe ƙwayoyin cutan nan, sai ka sa shi a um, mai sunnan shi? Sai ka haɗa shi da na gargajiya na gida wanda aka haɗa ka ga to ka samu ƙwayoyin cuta kuma ka samu ingancin shi um, eh tsiraran abubuwan da ya biyo nature da aka haɗa saboda su namun nan na gida da abubuwan bishiya, eh sandanan bishiya da ganyayyaki da sauransu ake haɗa shi. To ka ga idan ka haɗa da wannan sannan kuma ka haɗa da wanda shi asibiti suka gwada, sai ka ga fata yayi kyau, jiki yayi laushi, an kashe ƙwayoyin cuta kuma an ji daɗi kuma gashi ya yi kumfa sosai, ka ji daɗin wanka. Wannan shine sannan kuma idan a abin wanka za ka yi wanka wanda ake shiga kenan to medical, akwai sabulu na ruwa da yake zuwa a gora waɗanda likitoci suka ce yana da inganci, za ka ɗiga cikin ruwan sai ka shiga ka yi wankan ka.

Toh shi jadawalin aiki dai, ya kamata ne, ya kamata a dinga tsara shi saboda na farko indai har abin da ya shafi aiki ne. Komi yanaso a yishi a tsare, a yishi a tsare kuma a tabbatar anyi shi yanda ya kamata a lokaci. Kuma duk wanda ya kamata a tuntuba, duk wanda ya kamata abashi shine, mene mai sunan shi a ba shi hurumin shi ya fitar da nashi aikin sai a bashi hurumin shi yayi nashi aikin. Kaima kai, kai kayi naka ni inyi nawa kaga za'a cimma ma ma ma mafita. Sai a samu ayi aiki da ƙyau. Kowa ya ji daɗi, kai ka ji daɗi, ni na ji daɗi, shi ya ji daɗi. Wanda akema aiki yaji daɗi, wanda ya ɗauke ka aiki yaji daɗi, wanda ya ba wanda ya ɗauke ka aiki yaji daɗi, kowa yaji daɗi sai a yi, sai a yi, a ji daɗi. Kuma ka ga duk wani aikin da ka yi ka tabbatar ka yi shi da kyau. Idan aka biya ka hakkin wannan aikin da kayi, zaka fijin daɗin amfani da kuɗin. Hankalin ka zaifi kwantawa ka ce, "Eh wannan aikin, wannan kuɗin da nake ci, kuɗi ne da nayi aikin shi, kuɗi ne dana san nina tabbatar da cewa nayi aikin shi yanda ya kamata kuma an samu abin da ake so a aikin da aka bani. To kaima zakaji daɗin haka. Wanda yama aiki kuma zaiji daɗin biyan ka kuma gobe ma zai so ace, "Eh ko bakai ya nemaba ko bai same ka ba. Wanda zai mai aiki irin wannan yazo daga wurin ka. Saboda ya yarda da kai. Ka gina wannan yardar tsakanin ka da wanda ya baka aiki to komi zaiji, zaiyi ƙyau. Kai kaji daɗi, wanda ya baka yaji daɗi, wanda ya ɗauke ka yaji daɗi. Kaji daɗin amfani da kuɗin ka kuma kuɗin ma ya maka albarka. Eh yazo maka da value mai kyau. Kaji daɗin komi da komi kuma gobe kaga ka buɗe ma kanka hanyar wannan wanda ya baka aiki ya nemo ka, kazo ka mai aikin.

Umm, ni na fi son jammiya. Ah, jammiya ina nufin, miyan tumaturi ke nan. Muna iya haɗa shi, ma asali zan ma iya dan bada ɗan takaitaccen magana a yanda za ka haɗa shi kaje kana, na farko idan kana so ka haɗa jan miya, eh ya danganci kai me kake so, me kake ci da wasu irin kayan nama ko kayan amfani a jiki kake sawa a naka miyan. Amma ni na farko shine ka ɗaurara tukunyanka, sai ka soya mai. Wasu na amfani da manja amma ya fi daɗi da mangyaɗa. Idan ka soya man ka, ka tabbatar cewa eh man ka ya soyu da kyau. Sai ka cire albasa, kayan ka ka zuba. Tabbatar shi ma albasan ya soyu a cikin man. To idan ya soyu, sai ka ɗauko um, crayfish dinka wato ƙananan kifaye kenan sai ka zuba a ciki. Suma su ɗan yi kamar zasu soyu. To idan zaka yi amfani da wasu abubuwan da zaka so kaɗan soya sai kaɗan sa su, su masu ɗau zafi, sannan sai ka kwashe su. To idan ka kwashe su sai ka zuba tumaturin ka. Idan ka riga ka zuba tumaturin ka, tumaturin ya ɗauki zafi, ya soyu sosai, ya soyu sosai sai ka zuba namun munka, maybe ka riga ka tafasa naman ko kuma ka riga ka soya. Kaga ko kowa yana da yanda yake son nashi ke. Ni nawa tafasa naman nake yi, ya ɗan dafu, ya ɗan yi laushi kaɗan yanda zai ɗan cu. Sannan sai ka zuba sannan sai ka zuba kifinka. Ka zuba fatan sanka wanda ake kira bomo. Sannan sal ka zuba, zuba su dandano su barkono da sauransu sai jira ya sake soyuwa. To wayannan abubuwan da ka fara soyawa ka dan daga su kayi shif dinka da sauransu sai ka maida su ciki. Sannan sai a ci lafiya aji dadi kenan. To kowa dai yana da salon yanda yake hada nashi, kuma kowa da yanda yake son hada nashi. To bawai ni yanda na hada nawa haka zaka hada naka ba. Kuma ba wai don ba kira sauran su abubuwa kamar Curry da thyme, kaman su am abubuwa dai da yawa da ban kira ba wai ba'a sawa bane. Kawai dai wannan takaitaccen abubuwan da aka fi sawa a ciki ne na kira. Kuma duk wanda mutum yayi yana da ra'ayi. To haka nake son jan miya. Sannan akwai miyan alayyahu shine miya na biyu da zan ce ina so. Miyan alayyahu ka same shi da dakakken sakwara ko kuma ka same shi da tuwon shinkafa. Miyan alayyahun shi kuma a cika mai fata eh bomo kenan, a cika mai fata da kananan kifi, su kananan kifi amfanin su kanshin su ne da dan dandanon da suke sawa a miya. To wannan shine abubuwan da ni nake so. Akwai saura da yawa amma dai takaitacce shine jammiya sannan na biyun shi kuma shine miyan alayyaho.